Wane yanayin ɗaki kake so? Kamar yadda muka sani cewa shi ɗaki waje ne wanda ya zamanto cewa mutane suna amfani da shi saboda dalilai da yawa. Musamman za mu iya cewa a irin wannan yanayin nan mutane suna son yanayin ɗakuna daban daban. Amma kamar ni, ina son ɗaki wanda wanda ya zamantoce wa yana da tsari. Musammani ina son gida wanda ya zamantoce wa za a iya cewa yana da irin ɗakuna aƙalla irin kamar guda huɗu. To a cikin wannan ɗakunannan guda huɗu a yanayin yadda ni nake son shi zai zamantoce wa nawa ɗakin nawa guda ɗaya a cikin guda uku. Banda falon da ya zamantoce wa jama'a za a dinga zama ko kuma baƙi idan suka zo inda za a iya zaunawa a tattauna inda ni da iyalaina za mu iya dingacin abinci. To a irin wannan yanayi idan muka duba za mu gan cewa banda falo idan ya zamantoce wa akwai ɗakuna ƙwara huɗu wanda ya zamantoce wa guda ɗaya zai zama nawa daga ciki. A cikin na nawa ya zama guda ɗaya zai rage ɗakuna ƙwara uku. A cikin waɗannan ɗakunannan ƙwara ukun nan da suka rage zai zamanto-to wannan a ɗaya a ciki zai zamantoce wa wannan ɗakuna ɗakin baƙi ne wanda duk lokacin da idan muka samu baƙi indai ya zamantoce wa zai zama dole ne su kwana a wajen mu. To ba lallai ba ne ya zamantoce wa mu kwana a ɗaki ɗaya da su ba. To wannan ɗakin wa guda ɗayan nan zai zamantoce wa ɗakin baƙi. To daga nan zai rage ɗakuna guda biyu. To ina sa rai kuma duddaba wai ni ne nake yi ba cewa Allah ya ba ni mata da maza musamman maza ma sosai wanda ya zamantoce wa idan akwai maza da mata zai zamantocewa ɗaki ɗaya. Maza mazan cikin za su dinga amfani da shi kuma ɗayan ɗakin zai zamantocewa mata za su dinga amfani da shi. Inda zai zamantocewa ba za a samu cudanya tsakanin matan yara da maza ba. To ma aƙalla didda abin da mutum yake so shine zai roƙa Allah. In so samu ne banda waɗannan ɗakunannan ya zamantocewa akwai waje keɓatance. Wajen da ya zamantocewa za a ke zan keɓe musamman inda zai zamantocewa za mu kira shi ɗakin karatu da ɗakin addu'a. Wanda ya zamantocewa wannan ɗakin duk wasu takadduna wanda zan dinga karantawa zai zamantocewa yana ciki. Kuma idan ina so in gana da Ubangijina yanda ba ba zan samu hayaniya ba to zan shiga cikin wannan ɗaki in samu saboda in samu natsuwa in yi abubuwan da ya kamata yanda ni ma zan ji daɗi. To musamman idan ai zamantocewa an samu gida ma wanda zai zamanto yana da ɗaki biyar to wannan ma daidai ne saboda zai kai mun a ya kai sawu waɗannan abubuwan nan. To didda wannan yin Allah ne kuma ƙaramin abu ne a wajen Allah a cikin sha'anin shi kuma a cikin abubuwan da yake iya yi wanda zai sa zamantocewa waɗannan ɗakunannan za su yi mun yanda nake so. Wannan ɗakin guda ɗaya zai zamantocewa ɗakina ne nida wanda ya zamantocewa zan yi kwanciya nida matana wanda ya zamantocewa kowa zai zamantocewa yana da yana da incinshi wanda ya zamantocewa zai nan da muhimmanci sosai. To haka ne dai nidai yanda nake son ya zamantocewa na tsara ɗakina.

Yaya kake jurewa zafi? A gaskiya, kamar ni yanayin tsari na idan ya zamanto ahh cewa mun zo irin lokaci, lokaci na zafi. To gaskiya, abin da zan iya cewa dai yanzu cewa na gode ma Allah sosai da ya zamanto cewa ya ba ni lafiyar jiki wanda kuma ya ba ni lafiyar jiki inda na samu sauƙi musamman a ɓangaren yanayin yadda yanayi na yake canzawa idan muka zo lokacin zafi. A kamar irin lokacin zafi gaskiya ni ba mutum ne wanda ya zamanto cewa yana son yanayin zafi bane saboda idan zafi ya yi yawa ma yana zai iya ja wa mutum illa. To musamman a ni wajena gaskiya ni ba zan zafi na ke yi ba. Kuma akwai lokacin da ya zamanto cewa duk da abubuwa suna faruwa daban daban wanda ya zamanto cewa ƙila akwai wani ciwo a cikin mutum wanda ya zamanto cewa a lokacin da idan wani ya zamanto cewa yana amfani da abin da yake so to sai wannan abun ya zamanto makamun irin ya ma mutum illa. Halin ma ba wai asalin abun da ya ja wannan abun ba asalin abun da yake amfani da shi bane. Eh to kamar ni dai a ɓangarena to lokacin da zafi yake damuna kuma ni irin fankan da nake da shi yana amfani da fanka ne babba wanda ya zamanto cewa yana hura iska sosai matuƙa. To a irin wannan shine a wannan zafin nan lokacin zafin nan na kunna wannan fankan nan. To irin hurar wanda fankan yake yi a lokacin ina gani kamar shine abun da ya sa na kamu da wannan cutar nan a wannan lokaci wanda ya sa tun daga lokacin nan ni bawa ina son fanka bane. Gara ma ace wai ina shan normal iska. To a irin wannan lokaci ni ba wannan jurar zafi na ke yi ba saboda a irin wannan lokacin ma da muke ɗan cikin zafi haka to gaskiya akwai rana da ya zamanto cewa ina gan na watsa ruwa, na watsa ruwa in bai kai irin kamar irin lokaci bakwai ba. Na ga zai iya kai wa lokaci bakwai da nake ta watsa ruwa a jiki saboda yanayin wannan zafin nan. To a irin wannan yanayi to zafi dai ba kowa ne yake jin shi ba kuma akwai wanda ya zamanto cewa yana jin shi. To amma babu yanda zai yi saboda ƙila ahh zai iya zamanto cewa waɗanda mutum yake samun abun da yake sawa baki ne kuma abun da zai biya mai buƙatun shi to yana ɗaya daga cikin irin wannan dalilan nan. To musamman idan muka duba, idan muka duba muka gan cewa a to a yanayin wannan zafin yake to ni ɓangarena ba, bana cika jure wannan zafin nan gaskiya. Musamman idan ya zamanto cewa ba aiki na ke yi ba amma in dai ina wajen aiki ne to ko da ya zamanto cewa akwai wannan zafin nan to babu yanda mutum zai yi. Dole ne a tsoma hannu, ya yi ahh daƙa abubuwan da suka, suka, suke da muhimmanci a wannan lokaci nan. To a wannan lokacin nan ni kai na zufa na ke yi sosai, ina zufa sosai kuma zan cigaba da aiki. To gara ma ace wai ina yin aiki, ina jin so, ina jin zuba da ace wai kawai ina jan wasu maganganu ne wanda ya zamanto cewa idan muka duba za mu gan cewa zai isa samun wannan, irin wannan a yanayin abubuwan nan.